A'a gaskiya ban iya iyo ba. Amma dai ina ko ina sha'awar koyon iyo. Dalili saboda, ah iyo abu ne wanda ke da matuƙar muhimmanci ashe mutum ɗan adam ya iya shi. Ko saboda ceton rayuwarsa wata rana ko kuma ceton wani. A misali yanzu kana iya samun kanka waje inda, a za ka sami kanka cikin ƙila lokaci da za a iya samun ambaliya na ruwa misali ko kuma a'a ah wani ya faɗa cikin ruwa haka ana neman me ceton rayuwarsa. To ka ga wannan idan Allah ya sa na iya iyo, eh ina iya taimakon rayuwan kowa yeshi. A wannan shine dalilin da ya sa na ga eh lallai ya kamata a ce mayi ƙoƙari duk yanda za a yi wata rana na koyon iyo gaskiya. A wani lokaci rashin koyon iyo na iya sa mutum ya rasa rayuwarsa so de yawa. Saboda akwai lokacin da za ka ga a kana cikin jirgin ruwa misali ko kuna cikin jirgin ruwa ko cikin mota haka ya faɗa cikin jirgin ruwa cikin ruwa. To idan aka yi rashin sa'a da ba ka iya iyo ba ga ku sanda kuka faɗa, ƙila kun samu har kun fito amma rashin iya wannan ruwan rashin iya wannan iyo na iya jawo a mutum ya rasa rayuwarsa.

Eh ƙwarai kuwa, duk lokacin da zan yi hamma, ah nakan rufe bakina. Wannan kuma ya samu asali ne tun sanda ina ɗan ƙarami, ina yaro ƙarami. Uwayena sun yi ƙoƙarin karantar da ni ah cewa rufe baki abu ne mai kyau. Ah, ah wanda ke iya kare mutum ah ta hanyar faɗawan wani abu a bakinsa. Wanda wani abu na iya turu ta buɗe bakinka, kasan najin buɗe baki abu ya faɗa maka baki har ya je ya cutar da kai. Ah kuma a addinance, shari'ance ma rufe baki abu ne mai kyau. Saboda zan iya tunawa tun muna yara ƙanana, uwayenmu ah suna ƙoƙarin nuna mana cewa idan mutum yana hamma ya saki bakinsa ba tare da ya rufe ba, ana cewa shaiɗan na yi ma mutum fitsari a baki. Ah, ah wannan maganan ana abu ne wanda duk abu da aka haɗa da shaiɗan a matsayinmu na musulmai aka ce shaiɗan na yi maka kaza, shaiɗan ma yi maka kaza. Muna ƙoƙarin duk yadda za'a yi muga cewa mutum ya kiyaye wannan abu. Ah wannan shine.

Gaskiya na ji daɗin wannan tambaya sosai ƙwarai da gaske. Na farko zan fara da cewa mahaifiyarmu ta haife mu mu guda bakwai, to amma mace ɗaya ne tak a cikinmu duka duk maza ne ƙwara shida. Na farko zan fara da cewa mahaifiyar mu ta haife mu guda bakwai, toh, amma mace ɗaya ne tak a cikin mu daga duk maza ne bara shida. To wannan dalilin yasa mahaifiyarmu ba ta yi wasa ba wajen ta-wajen tabbatar da cewa ta koya mana duk wani aiki na gida wanda mace ke iya yi. Wa'inna ayyukan duk gaba ɗaya a matsayina na namiji du na iya su kuma ina yin su. Wanda idan ka biba al'adanmu na Hausa a nan dai ba kasafi ake samun irin haka nan ba. An fi sanin aikin gida aiki ne na mace misali. Wanda ya kama daga sharan gida, wanke wanke, irin mopping da kuma gyaran gado da dafa abinci. Wa'inna ayyukan duk gaba ɗaya a matsayina na namiji duk na iya su kuma ina yin su. Wanda ya-ya-ya-ya a bengane lissafu muku a baya. Su wanke wanke, dahuwa abinci, shara, mopping, gyaran gado, wankin yau shii toilet duk babu abin da ba na iya yi a cikin wayannan abubuwan da na lissafan. Wanda a yanzu maganan da nake yi na yi aure na da ɗiya na. A wannan abun yana taimaka min ƙwarai da gaske yanzu haka. Duk sanda iyalina ba ta nan bana tada hankalina, bana damuwa saboda misali waye a abinci ko wane abu a'a nakan dafa mana abinci ma kafin Allah ya sa ta zo ta dawo ta zo ta yi sukuwa abinci. In ta kama ma nakan taya ta shara, na taya ta wanke wanke, na taya ta duk wani aikin da kuka ji na lissafo muku cewa na iya nakan taya mata ta kuma nakan koya ma ɗiyana cewa gashi su dinga a bengane. Yanzu maganan da nake yi ɗiyana manyan guda biyu su uku ne duk sun iya wayannan ayyuka dai dai gwargwadon da na lissafo yanzu.

A ƙwarai da gaske, a ina kwa aje ƙafin bayanai na. A ko da yaushe ina da dairy wanda nake rubuce-rubucen abubuwa da dama, duk wani abu da ya shafi rayuwa na. Kama daga a wasu abubuwa da misali bana son na manta, ko ya salwance min nakan ɗauko wannan dairin na rubuta shi a ciki. Misali, password na waya na, password na kwamfuta, a'a, passphrase ɗina misali ko kuma a'a a'a a abinga private key ɗina misali. Duk ina rarrubuta wannan abubuwa da wasu bayanai na sirri misali wanda ya danganci kila wasici. Haka ko kuma a bashi in ana biyata a ko ina biya haka duk irin wayannan abubuwan a nakan rubuta su saboda a yanayin rayuwa. In san cewa akwai rai akwai mutuwa. Wata rana za mu iya wa yawan gari a ba mu ba ne a a raye a duniya. To wannan dalilin ne ya sa nake kokarin tabbatar da cewa na ru na rubuta duk wani abu wanda ya shafi rayuwa ta.

Ina ajiye hotunan wayata acikin abinda ake ce mangalari. Amma akwai ainihin kuma fayil na wayana wanda nake ƙoƙarin tabbatar da cewa na tsara hotunan daidai yadda abin zai ƙawatar. Misali, nakan buɗe folda ma du irin kalan hoto da irin hotunan da nake so in sa, in yi masa suna ta yadda duk randa na tashi neman hoto iri kaza, na san cewa ga cikin folda ɗin da zan je, ah, don in ɗauko shi kai tsaye ba tare da na sha wahala nema ba. Ah, don in taƙaita, banga lokacin da zan ɓata wajen neman wannan abu, cikin ƙanƙanin lokaci. Saɓanin idan na bar hoton ya zama baya cikin wannan tsari, ban tsara su ba na bobboye ko wani hoto wurin da ya kamata. In na tashi neman hoto lokacin da zan ɓata, in ta neman hoto lokaci ne mai yawan gaske gaske.

A mafi yawa lokacin da nake charging waya na, a lissafa ne haka. A saboda akwai lokutan da, a nake yawan amfani da waya na, lokacin da misali harkar kasuwanci ya ɗauke min hankali. To wannan lokaci nakan yi amfani da waya na a ƙwarai da gaske wajen yin transactions haka da yawa da kuma wajen attending to customers dina through social media misali irin WhatsApp haka a da TikTok handle dina misali. To wannan ne dalili yasa nake ƙoƙarin tabbatar da cewa nayi cajin waya na da safe kafin na fita kasuwa. Saboda idan na fita kasuwa galibi ban cika samu wannan lokaci ba. Kuma wannan lokaci ne wanda nake yi mutaƙa buƙatan aiki da wannan waya ɗin. Wannan shi ne dalilin abin da ya sa nake tabbatar da cewa nayi cajin waya ta da safe kafin na fita ta cika taf. Ta yadda idan na fita duk wani ayyuka da zan yi da ita bani da matsala na caji a da ita. Wannan shine dalilin da ya sa nake tabbatar da cewa eh ko da zan fita waya ta ta cika ta yi caji. Saboda in samu in yi kasuwanci na, in yi mu'amala na da kostomomina ta yanda ya kamata ba tare da ko na ɓata wa kostomina lokaci ba kuma na ɓata masu rai ba.

Da yamma gaskiya galibi kafin na kwanta kwana ina ƙoƙarin bibiyar wayana. Shine abin da nake farawa da shi. Nakan shiga akwatin sako na na email na diba na gani ko ina da saƙo daga misali abokin kasuwanci na. Nakan kuma shiga social handle ina misali irin WhatsApp ko TikTok haka in gani ko akwai customer wanda ya mun magana misali in ƙoƙari in, in, in mayar ma ko wannen su saƙon da ya aiko min da shi ta hanyar ni ma tura masu saƙona. Nakan kuma dawo a nan da yake na gaya maka ina da diary wanda nake rubuta rubuce na kuma ina da littafi na kasuwanci misali. Shi ma nakan zo na ɗauko shi in bibiye yanayin kasuwanci na misali na wannan rana da, da abin da aka sayar a kasuwa da misali a ribar da aka samu da ko kuɗin nakan yi ƙoƙari in tabbatar da kowace rana na yi lissafin abubuwan da ya gudana game da kasuwanci na misali. A, da wasu abubuwa kuma na rayuwa nakan tsaya dan diddibe su kuma bayan na gama wannan kuma nakan dawo ga iyalina mu zauna mu tattauna in ji su ma in akwai wasu abubuwa, bayaninnaka da za su yi ko akwai wani abun sadi na damuwa a anan gida haka da sauransu. In kuma bamu ma ɗan tattauna muyi hira muyi raha bayan mun kwanta. Wannan shine abin da nake ƙoƙari in tabbatar da kullum na yi tsakanina na harkar rayawata da kuma na su iyalina. Kowa ina ƙoƙarin tabbatar da na ba shi nashi lokaci.

Ni ƙwarai kuwa a kasuwa na Allah ne kowa ya sani amma ina cinikin ƙwarai ya dai bai gurgado. A mafi yawanci dai an fi cinikin ne da wuraren da rana zuwa da yamma haka. A ana inda nake ɗaya kuma ga kasuwanci na ina haɗawa da a abin gano ƴan ƴan harkar kasuwanci na zamanin nan na yanar gizo. Misali ina amfani da TikTok, ina amfani da WhatsApp wanda wannan na daga cikin abin da ke sa ina ƙara samun ciniki sosai iya gurgadu. A mutane na sassan wannan jiha namun har ma wasu ƙasashe sukan yi odar kayana haka saboda ni na tsokari na ya haɗa abin da duniya ta gani ta san cewa ga abin da nake siyarwa to shi yasa nake nakan samu ododi daga wurare da dama wanda ya danganci abin da nake siyarwa. Kuma na tabbatar da na tura min duk wanda ya odan kayana a cikin salama ya isa gare shi wanda idan ka ɗibi a handuna zaka ga reviews na mutane wanda suke yi a kan a abin da nake siyarwa da kuma kokarin da nake tabbatar da kayansu ya isa wajensu a cikin aminci da kuma cikin lokaci.

Eh, ina amfani da ma sauro net ƙwarai da gaske. Saboda sauro, ah, mugun gwaro ne wanda kowa ya san illar da yake ma ɗan adam. Ah, sauro-- eh, sa-- abinda yasa nake amfani da sauro net, akwai maganganun sauro kala kala misali akwai mosquito coil amma nafi sha'awar amfani da sauro net. Saboda shi, ah, idan ka shige babu abinda ake cema na hayaƙi ballantana ya cutar da kai. Da ka samu ka shiga ciki ka rufe ko'ina, indai ba sauro ya shiga ciki ba to ba kada wani matsala insha Allah kuma sauro ba ya shige ka ba. Wanda kowa yasan hatsarin da sauro, cizon sauro yake da, kowa ya san illar da sauro yake yi ma bil-adama, musamman ƙananan yara harda manyamma duk gaba ɗaya. Ah, cizon sauro cizo ne-- ciwon abinga zazzaɓin cizon sauro ciwo ne wanda yake da hatsarin gasken-gaske wanda galibi kaso masu yawa na mutane a yanzu idan suka tafi asibiti mafi yawancinsu an kai gwaji zaka same su da me? Suna da wannan mai ƙwayata wanda take samuwa sanadin cizon sauro. Wannan ne dalilin yasa na nemi sauro net nake ƙoƙarin sawa don kare kaina, ni karen kaina da iyalina daga wannan cizon sauro wanda ke jawo zazzabin cizon sauro.

A'a yanzu ba na koyan wata yare amma ina da, da nan ina shirye-shiryen koyan yaren Swedish saboda ina tunanin wata rana nan, nan, nan ba da jimawa ba in samu kaina a wannan ƙasan saboda ƙasa ce wadda suke da nasu yare na karan kansu wanda indai ina so in jira ɗin zuwa wannan ƙasa in zauna in yi mu'amala da mutanen cikinta, in yi mu'amala na kasuwanci da su ta har amfani da yaren su ƙarara ina ga zan fi samun abin da nake so kuma wannan zai fi ƙayatarwa kuma zan fi samun sauƙi kuma ina ga wannan zai ƙara musu amincewa dani a sosai ƙwarai da gaske wajen gudanar da wannan kasuwanci tsakanina da su wannan shi ne.

A'a, gaskiya ni ba mutum nake wanda ke son cin abincin titi ba. Dalili na koh shine, a wasu masu sayar da abinci a bakin titi idan ka kula, za ka ga naɗaya na muhallin da suke amfani da shi wajen gudanar da wannan kasuwancin, karen kansa ba tsaftace yake ba. Wasu za ka ga su kan kasa wannan abin, nasu ne misali a sarari babu rumfa. Wasu kuma za ka ga ko da akwai rumfa, misali abincin akan bashe sake wanda wanna wannan sanadin iskan da ke bugowa yana iya ɗauko ƙura, ƙasa da wasu ƙwayoyin yu'yan da basu kamata ba wanda ba idanunmu ba gani suke ba ya shiga cikin abincin wanda kuma cin shi ga bil'adama abu ne mai bala'i hatsari sosai. Wannan gefe kenan. A sai kuma dalilin na biyu da ya sa kuma nake guje wa cin abinci a bakin titi shine akwai ƙwayar cutar da ake ce ma Hepatitis. Wannan Hepatitis ɗin kowa ya san ƙwayar cuta ce wadda ba kasafe take fita a abu ba misali. Yanzu misali mai Hepatitis biyu ya zo ya yi amfani da plate don kwanon da ake ba wannan abinci da cibin da za a ba wannan yaci shine za a sa cikin ruwa a wanke. Wannan wanke wanda ake yi baya wadatassuwa, baya wadatarwa na ga tabbatar da wannan ƙwayar cutar ya fita daga wannan cibin. Misali idan me wannan ƙwayar cutar ya taho ya ci abinci da wannan cibi na Hepatitis ɗin, wannan miyan nashi in wannan ƙwayar cutar ya laƙe a jikin wannan cibin nan, sannan wanke ba faɗa suke yi fa bai fa fitar da wannan ƙwayar cutar a jikin wannan cibin. Wanda ka ga haka ake amfani da shi a yi ta ba mutane abinci suna ci kuma suna ci da cibi iri guda. To waɗannan dalili biyu ya sa ka faɗa da in tsira da lafiyata da rayuwata ya sa na yanke shawarar a bazan dinga cin abinci a bakin titi ba.

Eh, ina riƙe lema lokacin ruwan sama, amma ruwa waɗanda basu da ƙarfi kwarai, waɗanda aa leman ke iya ɗauka. Amma idan ruwan suka yi ƙarfi sosai, aa in ka ce ka shiga da lema ma, wannan na iya zama sanadin lalacewar leman ko kuma ka kai kanka ma ya jiƙe maka jiki gaba ɗaya. Wannan shi ne.

Hmm ina amfani da hannun dama ne, ni ba ba dame ne a wajen cin abinci na amma a wajen rubutu da kuma irin karfin rike guduma misali wani abu in yi aiki ko in mu riƙe wani abu ko wani abu de wanda ƙarfi na yanke gaske a ƙarfin dama ni a ba hago ne. Amma wajen cin abinci ina amfani da hannuna ne na dama.

Ina kusa agogo a hannunsu sosai ƙwarai da gaske. Don yanzu haka ina da agogo ina kala kala sun kai kala guda biyar waɗanda nake da shi. Aaa, ina ga idan ka ga na cire agogo indai ba water resistance bane bamma ne nake cirewa lokacin da zan yi arwala. Amma mafi yawanci sai idan zan yi bacci zan kwanta nake cire agogo. Mutum ne ke mai son sa agogo ƙwarai da gaske. Saboda agogo idan, eh, eh mutum ya yi wanka, eh, ya sa agogo misali ya-- za ka ga kai karan kanka ka fi kammaluwa. Mu agogo abu ne wanda ke, ah, taimakawa ƙwarai da gaske wajen tabbatar da ka san lokacin da ke, ah, da ake ciki. Mu ko da yau wani alkawali ne kake da, zaman ka kana da agogo a hannunka zai taimaka ƙwarai da gaske wajen ƙoƙarin ganin cewa ka ta, ah, ka cika wannan alkawali, ah.

Ka yi wannan tambaya, aini in intanet ku san ko da yaushe a cikin intanet nake. Saboda asali ma wayata ba na kashe mata data. Hiyasa ko da yaushe ina cikin amfani da intanet ne gaskiya. Dazaku manta na gaya muku ni kasuwa ne. Kaga ɗan kasuwa na bukata ya zama datan sa na kunne ko da yaushe saboda a ko da yaushe, ah abokin kasuwanci na iya turo maka sako ah wanda yake buƙatar kai gaggawan ganinsa. Wanda idan ka ce da data ka ya zama a kashe, ah akwai sakon da za a turo maka wanda yake na gaggawa ne ya kamata a ce ka ganshi da wuri. Amma a rashin data ka a kashe, na iya janyo ka ƙi ganinsa da wuri. Wannan ne dalilin da ya sa ah data na yake a kunne a ko da yaushe. Kuma internet connection ɗina yake kunne a ko da yaushe. Wannan shi ne.

A duk lokacin da na kamu da murra gaskiya ban cika shan maganin murra ba na turawa. Nakan nemi citta, in nema kanamfari, in nemi, eh, in nemi tafarnuwa haka sai in in hahada su a yi mun lipton, a yi mun shayin su haka idan an akayi mun lipton ɗin su, su kaɗan da kayan yaji haka da an hada. Wannan su ne ake dafawa idan aka dafa a sama a flask haka ina ina ɗan sha ina kwarbawa. Insha Allahu kwana ɗaya zuwa biyu dai haka za ka ga wannan murran da na kamu da ita ta, ta gushe insha Allahu. Sai hakan murya na ya dawo lafiya lau. Muran ma da nake fama da ita ta tafi sai in nemi ta an rasa cikin ƙanƙanin lokaci.

Gida kuma ai kar kumanta na gaya muku ni mutum ne wanda duk wani aikin gida wanda mace ke yi ni ma ina yin shi. Wannan ne dalili da ya sa a kuma ni mutum ne mai tsaftan gaske, ƙwarai da gaske. Shiyasa duk randa ya zama nasu ina da lokacin da zan dai matana wannan aiki na tsarkake gida to ina yin shi sosai ƙwarai da gaske.

Ah, kowa ya san tsaftar haƙori abu ne mai kyau, abu ne wanda ya kamata duk kowa. Yana ƙoƙarin kula da shi saboda gujema, a, dauɗa da kuma cututtukan da ke kama haƙori. Wannan ne dalilin da ya sa nake ƙoƙarin tabbatar da na tsaftace haƙorina aƙalla. Da brush da maclean biyu a rana. Shi kuma asuwaki ina amfani da shi wajen goge haƙorina a kusan ko da yaushe, lokaci-lokaci na wannan a wuni, cikin wuni guda. Nan kuma ban son iyaka ba gaskiya saboda duk kusan ko da yaushe na ji bakina a ɗan mun wani iri nakan ɗauko shi daga aljihuna na ɗan wanke bakina da shi.

Gaskiya na fi son takalma ruffaffu masu kyau, waenda suka yi mun daidai, waenda ba su yi min yawa, waenda idan na sa su zan ji ƙafana cipcipcip yayi. Ni su na fi so a cikin takalma gaskiya. Wannan shine.

A'a, ina amfani da matashin wuya. Saboda rashin amfani da matashin wuya abu ne wanda ke yawan sa ni ciwon wuya. Da wuya na kwanta in ban sa, in na kwanta ban sa matashin wuya ba. Ko da zan tashi mafi yawancin lokuta nakan tashi ta ciwon wuyan yi sosai daga gaske wanda kuma yana sa ni ciwon kai wanda ina iya kwala da kwanaki ina ta fama da shi. Wannan shine abin da yasa na ke sa matashin wuya kuwa in zan kwanta.

Eh, ina buɗe taga a ɗaki ƙwarai da gaske. Wanda sanin mu ne cewa, ah, buɗe ɗaga a ɗaki a samu, ah, shigowar iska ya buga cikin ɗakin abu ne mai kyawun gaske. Ah, saboda kowa ya san bila, buɗa damu lebel adama da ke zaune a ɗakin muna bukatan wannan iska da ke buguwa. Muɗa yake nan, na bi kuma ɗaki karen kanta idan aka ɓatta ko ina rufi ko da yaushe ta kumanta bil'adama mutanen da ke ciki nan akwai numfashin da muke fitarwa. Wanda wannan numfashin na rashin bugowan iska daga can waje. Iskan da muke bukata don mu shaƙa. Wannan numfashin da ke buguwa a cirtowa a cikin hancinmu shine numfashin da zamu ci gaba da shaƙa tsakaninmu. Wanda wannan kuma yana da illa ƙwarai da gaske da kuma hatsari, ah, da lafiyanmu. Wannan ne dalilin da ya sa lokaci-lokaci nake buhuɗe taga a ɗaki.

A abin da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki shine gamsar da, ah, kwastomomi na. Ah, wannan abin da irin abubuwan da kwastomomi na ke faɗa game da, ah, ah, aikin da nake ƙoƙarin tabbatar da na sanmusu dakunan su cikin lokaci. Ah, yadda suke yaba min, yadda suke yabo na yadda suke gode min. Wannan abun yana cikin abin da ke ƙara min ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske wajen tabbatar da na magudana da ayyukan, ah kasuwancin mu yadda ya kamata.

Ah shara abu ne wanda indai tabbas ka zubarda shi ta hanyar da bai kamata ba yana da hatsari ƙwarai da gaske wajen ah cutar da rayuwan bil'adama ta hanya daban daban. To yadda ni nake zubar da shara na shine ina da ah drum haka wanda duk sharan da na zuba a ciki nakan sa ah a shana, a sa wuta sai a ƙone shi a cikin drum ɗin ya koma tuƙa gaba daya. To wannan hanyar da nake bi ina ah zubar da shara na ta hanyar ƙone shi. Idan na ƙone shi ya koma tuƙa gaba daya shikenan.

Eh, lallai ina cin abincin dare ne daga bakin karfe shida na yamma. Wanda wannan abin ya samu asali ne, ah, ah, daga, ah, likitoci shawarorin da suke ba su bayarwa. Na an fi son mutum ya ci abinci mai nauyi na dare, awanni da dama kafin ya kai ga kwanciya. Saboda wannan abinci na samu ya narke kafin ka kwanta. Wannan dalili ne ya sa nake cin abincin tun wuraren karfe shida na yamma, ah, kafin, ah, na kai ga kwanciya. Abinci ya riga ya narke ya bi jiki saboda inganta lafiyar jikina.

Ah na fi snn naman kaza, na fi son naman kaza gaskiya. A gyara shi, a soya shi, a soya shi. In ya soyu sosai kana cin shi. Haba ai ba a ma magana. Lallai na fi sonn naman kaza ƙwarai da gaske.

A'a, na fi son na zauna gaskiya saboda, uh, tsayuwa na ɗan ba ni wahala a wani lokaci. Idan nayi dogon tsayi, ƙafana na hannun hagu na yakan yi ciwo saboda ina da targaɗen da na taɓa samu lokacin ina, uh, ƙwallo haka. Wannan abun na hana ni doguwar tsayuwa haka amma ina tsayawa ɗin. Bawai ba na tsayawba kawai dai bana, uh, doguwar tsayuwa ne wannan dalili ne sa na fi son na zauna.

A'a kuɗin wutar lantarki yanzu a wata ya ya danganci da yanayin na ko layi nawa ya ji danka da yanayin wutar da ka ke sha A wasu anguwanni za ka samu cewa suna da mita mai kati wanda ake zuwa ka siya kati kana amfani da shi, to wasu anguwanni kuma basu da wannan mitan. Eh, ni a unguwar da nake babu wannan mita amma galibi a wata nakan biya abin nan da ƙasa dubu goma ba haka.

A lokaci na rana da na fiso, ita ce lokacin dare. Haba ranan lokaci, lokaci ne wanda a jiki kan samu ya huta, daga kwaramniyar da yayi daga safe, har zuwa yamma haka. Wannan shine dalilin da yasa nafi son lokaci na dare, lokaci ne na hutu. Lokaci ne wanda a kwal kwalkwalemu ke samun ya huta, jikin mu ya samu ya huta.

Kwarai dagaske kuwa muna samun horo sosai a wajen aiki. Akwai abin da ake ce ba, abin ga, abin ga horo na cikin aiki. Lokaci lokaci mukan samu ana tura mu wurin seminar, workshops haka inda ake ƙoƙari a ƙara koya mana yadda ake tafiya gudanar da kasuwanci na a zamanance da kuma yadda za kayi hulɗayya da su kwastamomin ka a zamanance. So wan nan sune abubuwan da muke yawan koyo da kuma yadda za ka kiyaye kanka daga fada cikin wata matsala haka ta sanadin kasuwancin da kake yi.

A'a wasan da nake yi a waje ita ce wasan ƙwallo, ah da kuma ɗan guje-guje haka da sau--. Saboda a motsa jini da inganta lafiyar jiki. Nawanda kuma nakan samu na yi wayannan wasannin ne a irin Asabar ko Lahadin ƙarshen mako.

A'a, magana ta gaskiya bana tauna goro. Yanzu haka ina ma da wani goro da aka bani. Ina ga ya kai sati. Duk dai yarda aka bani goro nakan, uh, bayar ma masu ci ne. Ko shekaran jiya akwai wajen neman auren da muka tafi, to goron da aka ba mu, da aka tambaye ni a can mana ce a'a bana ma ci kuma aka, uh, rike, uh, abeg na ce su ɗauka su ba wani wanda ke ci a can. Bana cin goro, bana taunawa.

To, hanyoyin magana ta da abokan cinikina ya danganta. Akwai waɗanda muke kira a ta waya, ta layin wayana, a wayar su in kira su ko kuma su kira ni direct ta layin wayar mu na kasuwanci. Akwai waɗanda kuma ta hanyar, ah, hanyar sadarwa na zamani misali irin WhatsApp ko TikTok muke magana da su, mu yi cinikayyar da za mu yi da sauransu. Kuma akwai waɗanda ta hanyar saƙo ta misali email haka muke gudanar da kasuwanci da su.

Magana ta gaskiya hayaniya yana sa ni damuwa ƙwarai da gaske. Amma yau da gobe saboda yanayin samu na, yanayin nema na, abin wanda kuma wajen nema na dole akwai hayaniya tattare da wannan wajen. A'a, yau da gobe ya sa yanzu na ɗan fara saba a haka haka. Amman lalle ba na son hayaniya.

Ai indai albasa ne, ko da kuka kake bukata, kayi kayi ka yi kuka ka kasa to ɗauko albasa ka yanka. Tabbas ina kuka lokacin da nake yanka albasa saboda wannan sululen da ke tashi me zafin gaske wanda ke shiga ido, wanda idan ya shiga idon mutum dole hawaye ka gaya cika masa ido yana kuka.

Wanke tufafi na ya danganta da gaskiya. Amma galibi ina wanke sau uku ko huɗu a sati. Wanke akwai lokutan da kaya na kaɗai bahar da kayan makarantar ya ra haka ina haɗawa an wanke su. Yaran kuma kala duka duka huɗun uku ne gare su ko kana uku da yake suke da kuma ana zuwa makaranta. Ina makarantar su da yake suna haɗe da boko da islamiya suna zuwa kwana bakwai a sati. Duk kusan kullum suna zuwa makaranta. To wannan ne ya sa tun kala uku ne dasu daga sun haɗu bayan kwana biyu dole sai an wanke tufafi saboda a zama koyaushe suna da kayan da za su rinka canzawa suna sawa saboda karsu tafi makarantada dauɗa. Ya zama suna zuwa makaranta a tsaftace a koyaushe kuma cikin lura.

Danginmu suna duba sosai sosai wanda ina ga idan aka ce a yi magana da gaba a cikin uwaye, yana sa gaskiya suna duba gaskiya. A cikin yawan su bazai kasa ba. Su je uwaye, mun gani da aiki suna so su ci gaba. Amma idan aka bibiya gidan, gidan alƙali na biya, yana rasa kyawun hannun sa. Yanzu maganan da na yi gaskiya, zai fi ƙwaƙiwa da kuma jan gaske faɗuwa. Dan jami'a ya yi nadashi wanda gaskiya ne suka yi.

Oye from Julia. Zafi yi abine wanda koni bana son sha iska, kuma sai aka daso sa'a, eh, inda nake zaune a nan Najeriya a cikin jahar Sokoto, wanda yana daga cikin jiha ina gatannu a Najeriya wanda hukuma ina zafi. Eh, to lokacin zafi, daga nan haka dama ta jurewa ta iya amfani da unfan ko kuma da basula mari yana tsare daji wa. Amma dita haka, zaka ga iskan da ke jibi wa, amma iska mai nisa kuma skin ɗiba da kanai AC, zan yi air conditioner bane. Inda air conditioner kuma, eh, abin da ke bukata wuta sosai. Sanda kuma ita kuma wuta ba a tsamanta ba wuta. To a haka a haka dai muke ta jurewa idan mun tashi yin wuta hakon, har Allah ya ta'ana ya nuna mana mun ciwon lokacin lafiya.

A ɗa zu ma na gayamuku ni abincin da nake so na gargajiya a gargajiyance bai wuce tuwon shinkafa da miyan kuka. Sai a tsigida aka yi warare inda Laka ta kanakan kama da ni, sai lalle ka samu mana a ton shinkafa da miyan kuka. In ka samu tuwon shinkafa da miyan kuka, ka gama kuma wani shiri na bin su na gargajiya na wanda kakanni, uwaye, kakannin kakanni sukeci kuma da shi suka tada, kuma shi ne muka saba da shi. Wanda ni dai yana suka abincin da na fi so a cikin cikin su sani. Inda abincin nan da ba na saurace, ni dai zan samu shi da na fi so da na ci abinci wanda ba ne a cikin gargajiya ba.

Eh, ai haɗa biyu a can na fi son tuwayen Auduga. Dalili ko shine, tuwayen da aka yi da Auduga, eh, dalili ba ne, erin lokacin zafi haka ya fi daɗin sawa da ita tuwayen da aka yi da kwai. Saboda shi don da aka yi da Auduga ba ya zafi, kuma idan ka yi zufa saboda tsananin zafin da yake da shi, ƙasa inda ka ci yana tsotsauna zuɓa. Ma a zube daji kuma ba a jikinka. Amma na siminti ta dai yana damun matu. Amma nan da biyu ne ya sa na fi so tufafin Auduga tare da kayan da na saya.